Ana musabaha da mutane? Eh, ina musabaha da mutane. Ina musabaha da mutane saboda duk lokacin da na ga mutane suna a zaune na zo, wucewa na kan je na same su magaisa, na masu sallama magaisa ko ma mutane suna ce mun bana da girman kai saboda yanda nake musabaha da rayuwa da su. Kuma ko babba ko yaro, duka bawon da, duk bawon da na bari na gansu na kan je na same su magaisa, gai su wan mutunci sannan in tafi. Yasa duk abin da ya taso mutane sukan yi sauri su zo saboda sun san ni bani da girman kai. Ina musabaha da mutane.

Kana fikicin tufafin, ina fikicin tufafi saboda duka tufafina ina fikicin su. Duka dai yawan tufafina gaba ɗaya da nake sanye da su. Dalili kuwa shine nafi so in ga duk tufafina na fikicin su. Sam furjin, sam fa daɗin, na fi jin daɗin amfani da su da kuma sa su a haka. Sabida haka ina fikicin tufafi.

Wane malami ka fi so? Gaskiya malamin da na fi so shi ne Malam Yahaya. Idan Malam Yahaya yana koyar da mu, yanda yake mata. Kuma abin da yake koyar da mu, yana koyar da mu mathematics. Yana da bayanai sosai, ya iya bayanin mathematics. Mu duk muna gane yanda yake koyarwa da mu. Shi yasa kuma idan ya tashi zai maka bayani, yakan yi maka bayani sanye da sauƙi. Ba ya tsanantawa kuma kowa yana fahimta. In kuma baka fahimta ba ka tambaye shi, yakan dawo baya, ya sake maka wani bayani. Malam Yahaya malami ne wanda yake da sauƙin kai kuma ba mugu bane. To shi yasa ko aji ko ajinsa za ka ga ɗalibai muna so mu dinga zuwa ajinsa. Domin munfi fahimta sosai a ajinsa. Muna fahimtar abubuwan da ke soyayyar da mu sosai. Muna jin daɗin yanda yake koyar da mu.

Wane launi labulenku suke? Labulenmu suna nan launin jajaye ne, saboda ina son labule, labulayen musu kasance jajaye. Ina son launin jajaye. Bayanai duba wani launin da ya fi burge ni. A duk duniya nan da ya wuce launin ja. Shiya sa na zaɓa labulaye na suka kasance launin ja. Sannan kujerunma na cikin ɗakin su ma haka suke da launin jajaye. Bayan nan ma, zanuwan gadon su ma haka aka yi munsu su ma launin jajaye. Sannan yawancin suturu na ma su ma launin jajaye. Ina son launin ja ne kawai. Shiya sa komai nawa a wani ɗakina, da labulenmu da komai duk su ka kasance launin jajaye. Dan haka labulen ɗakina, tun daga na ƙofa har na winduna duka launin jajaye ne.

Sau nawa, kake share ƙura? Ina share ƙura sau uku ne. Sabida da farko idan na tashi da safe, nakan shasshare ƙura, da safe kafin na yi komai. Sa'annan kuma, tunda anguwan namu da kwai ƙura, da kwai ƙura ba titi mai kyau, hanyoyi masu kyau. Sannan kuma ana aikace-aikace, sababbin gina ne, anguwa ne mai ƙura sosai. Idan na share da safe ƙuran, da rana ma sai na ƙara sharewa. Saboda ƙuran suna da yawa sosai kuma suna saurin ɓata a ɗaki. Sannan kuma, bacin na share ma da rana, da daddare ma nakan ƙara goge ƙura. Sabida idan na goge da daddare da yamma ma, shine kafin na kulle shago, na kulle gida nayi ko mai.

A wane wata aka haife ku? An haife ni ne a watan Takwas, da Turanci August. An haife ni ne huɗu ga watan August. Kuma sannan duk wani huɗu ga watan Takwas, August, ina murnar zagayowar ranar haihuwata. Nakan gayyace mutane mu zauna su zo su taya ni farin cikin murnar zagayowar ranar haihuwata. Ma'ana ranar huɗu ga watan August shine ran da nake murnar ranar zagayowar haihuwata. Ina gayyatar abokai da ƴan uwa saboda su zo mu haɗu su taya ni murna, murnar ranar zagayowar haihuwata, August.

Wane irin ice cream kafi so? Ice cream da na fi so shine ice cream na Rufaidah. Kamfanin Rufaidah Yogurt ice cream ɗinsa yana da kyau kuma yana da daɗi. To shi nake so kuma shi nake amfani da shi. Kusan kullum sai na sha ice cream ɗin. Wani sa'ad amma nakan siyo da yawa na ajiye a gida, na sa a fridge saboda na dinga amfani da shi a kan kari. Kuma ina son mai vanilla saboda taste ɗin shi ya fi mun daɗi. Shi nake so.

Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirya ayyukana sosai akan yanda, akan tsari. Nakan shirya ayyukana ne, a, saboda na kammala su da wuri. Bana son ɓata lokaci wurin yin aiki. Shi yasa nake shirya ayyukana akan tsari domin inga nayi na gama su akan lokaci. Kuma duk wani shirye-shirye nakan yi sa ne, a, da safe idan na zo gurin aiki kafin na fara ayyuka. Sabida abubuwan da na san za su bani wahala, su nake sa su a farko ina kawar da su. Kafin nan na zo na fuskanci masu sauƙi su ma na yi su. Dalilin yin hakan sabida ko da na gaji a cikin lokacin yin aikin, ka-- in ƙananu ne marasa sauƙi nakan yi su a gajiyan ma zan ga tun da ba su da wahala sai in daure na yi su.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarfi saboda wani lokaci na kan yi amfani da ita ba tare da ansa kuwwa ba saboda ƙarfinta. Kuma idan zan kira mutum, na kan ɗaga murya na kira sa da ƙarfi kuma yakan jiyo ni. Ko taro aka zo za a yi, aka tara mutane, idan zan masu magana, ina da murya mai ƙarfi. Na kan yi magana kuma kowa ya fahimta. Muryata tana da ƙarfi sosai kuma idan na yi ƙara ma, wasu har razana suke yi. Don haka muryata tana da ƙarfi da za ta iya razanar da mutum da kuma duk nisan da mutum ya yi, idan na kira sa zai ji. Ban damu da na amfani da, uh, amsa kuwwa ba, muryata tana da ƙarfi sosai.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki da rana misalin ƙarfe biyu. Lokacin duk na yi ayyuka na gaji, na fara jin yunwa. Sannan na tashi na je na huta, na ci abinci, na yi sallah. Sannan na dawo na ci gaba da aiki. Ina hutawa ne da rana misalin ƙarfe biyu. Sannan na haɗa da sallah da kuma abinci. Duk na haɗa da hutawa na tun tuni. Ƙarfe biyu nake hutawa a wajen aiki idan rana ta yi zafi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka samu riba. Sannan ka kula da abokan cinikanka yana da muhimmanci sosai. Duk wanda ya zo wurinka ka karrama shi, ka ba shi wurin zama da ruwa mai sanyi. Sannan kuyi ciniki. Ba sai ka tsananta ba ka sayar masa idan ya siya. Kada ka raina abokan cinikanka. Ka basu girma, ka girmama su. Ka kula da su yanda ya kamata. Yana da muhimmanci sosai. Sannan kuma ka kula da ribanka.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana ƙarfe biyu ne. Saboda lokacin yunwa bata yi min yawa ba, shi ya sa nake cin ƙarfe biyu. Dalili kuwa idan na kariya da safe gurin ƙarfe goma, kafin yunwa ya min yawa sai ya kai kusan ƙarfe uku. Shi ya sa nake cin abincin rana na ƙarfe biyu. Idan na ci ƙarfe biyu shi ke nan bana so na wuce wannan lokacin saboda gudun olsa. Eh, inci abinci rana na ƙarfe biyu saboda lokacin na fi jin daɗin cin abinci. Yunwa bata yi min yawa ba sosai amma kuma ina buƙata. Ƙarfe biyun rana nake cin abinci.

Kana cin tafarnuwa? Kwarai kuwa ina cin tafarnuwa sabida ina son ƙanshen tafarnuwa. Kuma dalilin da ya sa na fara cin tafarnuwa shine sabida an ce min maganin sanyi ne. Su, nakan ci ta a haka kuma idan an daka ta ansa ta a yaji ina ci kuma kuwa ansa ta a abinci ma ina ci. Wani sa'in ma hakan kawai zan ɓare tana sa a baki. Wasu sun ce warinta ba ta, basa son warinta ni kuma warin bai damu na sabida ni na saba ci kuma ina jin daɗin cin tafarnuwa sabida maganin da yake min kuma na riga na yi saboda tafarnuwa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙe gaskiya da amana da kuma kula da juna, a zauna tsakani ga Allah da juna. Duk abin da ya same ka, ya zamana abokinka, ya ji kamar shi ya sha, shi ya sama. In ma na jin daɗi ne, a haɗu a ji daɗi tare. In na ala kyauta ne, shima a zo a zauna a ji damuwan tare. Haka yana da muhimmanci a abokantaka, a kula da juna, a zauna da juna lafiya sannan a girmama juna.

Yaya kake ba da ra'ayi a wajen aiki? Ina ba da ra'ayi a aiki ne a matsayin shawari, saboda ni mutum ne mai kaifin basira da kuma dogon tunani. Duka abin da na tunano na tabbatar da zai ci da mu gaba, na kan bari ranar da ake zama sai na kawo shi a matsayin ra'ayi kuma shawari ne idan muka yi za a samu nasara. Shiyasa duk mutanen aikina suna son suga na ba da ra'ayina a wajen aiki saboda ina kawo abu masu muhimmanci, abubuwa masu ma'ana wanda kuma a kan ji daɗunsa dan ya ciyar da mutane gaba.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ne cikin girmamawa, cikin natsuwa. Inda nake magana da su ke nan. Kuma ina masu magana ne inda za su fahimta. Bana yi musu tsawa saboda na yarda abokan ciniki yayana su ne ni, nimani ne su. Idan saka-- idan na yi musu fada suka daina zuwa, na san zai shafe ni sosai. Ina kyautata masu sosai ta gurin magana, ta gurin kasuwanci, gurin ciniki. Bana zafafawa ko natsananta. Sai sa duk abokan ciniki yayana su ke haɗa ni da sauran ƴan uwansu da kuma abokansu na arziki. Sai sa kullum nake cigaba harkan kasuwanci na.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashina ne wurin yin amfani da man wanke gashi mai tsada, inga na wanke shi sabida ya yi ta sheƙi, ya yi baƙi, ya yi ta ɗaukan hankali, ta ɗaukan idanu. Kuma ina kula da gashina wurin yin aski, aski irin na zamani mai kyau wanda ake amfani da clipper a daidaita maka har da gyaran fuska. Sannan ina da man kai da nake amfani da shi wanda yake sa kan yayi kyau, yayi baƙi, yayi laushi, yayi ta sheƙi. Ina son kula da gashina sosai.

Wane irin jaka kake kai? Kalan jakan da nake Kai Baƙi ne sosai, mai sheƙi, mai kuma ƙarƙo. Shine kalan jaka da nake Kai.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ne a matsayin abu mafi takura, sabida hayaniya yanzu yakan sa ni naji kaina ya fara ciwo. Yasa duk inda ake hayaniya bana son na je wurin. Nake gudun duk wani guri da na san ana yin hayaniya. Hayaniya yana takuramin, yana sa ni na ruɗi, na kasa yin komai. Karshe yakan sa na ji gajiya ma a jikina. Hayaniya yana sa ni in ji ciwon kai, shi yasa na tsane sa kuma bana so naga, naji inda ake yin sa. Nake yin ƙyamata duk wani wanda na san yana hayaniya saboda na zauna lafiya cikin natsuwa.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Na koyi keke tun ina yaro. Har ya kai ga iyayena ma sai da suka siya min keke. Nake zuwa makaranta da shi. Kuma yanzu ma na iya keke. Kuma na sayi babban keke sabida ina hawa keke yanzu don na motsa jiki. Nakan hau keke na motsa jiki na kuma je unguwa inda na san babu nisa sosai. Na iya keke sosai don na koya ma wasu daga cikin abokaina keke. Don kusan abokaina kaf cikin su, na fi su iya keke.

Menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa da miyan wake. Ni banife ne kuma shine abincin al'adarmu. Ina cin tuwon shinkafa da miyan wake tun ina ƙarami. Mahaifiyata take yawan tayi mana shi kuma nafi son shi dan nayi sabo da shi. Zan iya cin tuwon shinkafa da miyan wake sau uku a rana ba tare da ya ishe ni ba, saboda yanda nake son shi sosai. Shine abincin da na fi so kuma bana gajiya da ci. Tuwon shinkafa miyan wake abinci ne wanda ko gani nayi ana dafawa sai in ji kwaɗayi ya kama ni.

Wane irin yanayi ka fi so? Yanayin da na fi so shine yanayin damuna, ma'ana yanayin ruwa. Ina son yanayin ruwa ne, saboda duk lokacin da aka yi ruwa, garin yakan yi sanyi, ka ji iska mai daɗi. Wasu sa'a in ma a cikin ruwan ma na ke shiga nayi wanka. Na fi son in ga ana ruwa, ina jin daɗin ruwa sosai, ruwan sama. Kuma ina jin daɗin yanayin lokacin ruwan sama. Saboda yan da garin yake yin sanyi sosai, da kuma kalan iskan da take busawa a lokacin da ake ruwa. Ina son lokacin ruwan sama, da kuma yanayin ruwan sama.

Kana amfani da sauro net? Ina amfani da gidan sauro. Kwarai kuwa. Saboda mu a garinmu Kano gari ne wanda yake da sauro sosai. Sauron suna cizo sosai. Shiya sa nake amfani da net don guje wa cizon su. Ina amfani da mosquito net gidan sauro dan sauron ba wai magani suke ji ba. Ko na samu su magani sai na ji su. Shiya sa kawai nake kwana a cikin gidan sauro don ya fi kar masu zo kusa da kai. Balle su cije ka suyi maka illa. Ina amfani da net na sauro.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiyan kwakwa ne domin share gida da ɗaki har da bayi ma. Saboda tsintsiya ne mai ƙarfi sosai wanda kafin ya lalace yakan ɗau lokaci yana jimawa. Shi yasa nake amfani da shi. Tsintsiyan kwakwa ko don cire ma yanan gizo ma zaka yi amfani da shi. Zaka share tsakar gidanka kuma ka ya fita fes ka share ɗaki ma kai har ga bayi ma. Tsintsiyan kwakwa tsintsiya ne mai daɗin shara shi yasa nake amfani da shi.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau uku a rana. Da safe idan na tashi daga bacci, kafin na yi komai, kafin na yi wanka na karya shine nake fara yi. Sai ma na fara share gida sannan na ke yin wanke wanke. Sannan na zo na shirya, na zo na tafi wajen aiki. Da rana ma idan na dawo, nakan zo na tsaftace gidan don yara sun ɓata. Ina ƙara sharewa shabi da nimutum ne mai tsafta. Bana son zama cikin datti. Sannan na share da rana ma, sai na koma shago. Bayan hakan na da, da yamma kafin dare yayi shima nakan share kafin dare yayi. Amma ina share gida sau uku ne a rana.